Yadda unguwar mu take, unguwa ce ta masu ƙaramin ƙarfi, wato talakawa kenan. Yauwa a nan muke zaune inda ya dace da rayuwan mu daidai yadda talaka zai iya.

Ina daidaita aikina ne ta hanyar dole ai sai da aikin za ka rayu ko ba aikin ne za ka rayu amma ba kamar yadda za a ce kana da aiki ba saboda aikin ne shi zai taimake ka, ka rayu cikin rayuwa mai sauƙi.

Wanda suke ƙarfafamun gwiwa ko ƙarfafamun baya, su ne iyaye na. A kullum suna min nasiya ka tsaya, ka dogara da kanka, kar dogara da wani, ka tashi ka nema saboda shine rufin asirin ka. Za ka taimaki kanka, ka taimaki 'yan 'uwan ka da su kan su.

A duk lokacin da babu wutar lantarki, ni kaina ina shiga damuwa saboda wutar lantarki tana da muhimmanci a rayuwar mu, inda za ka yi abubuwa da dama da ita amma in babu nan har ta cajin waya ba za ka iya yi ba.

Launin da idanunmu suke kowance idanu na suke. Idanunmu fari ne tar ina da fararen ido mai baki a ciki wanda daidai misalin ganinka. Daidai siffa dai ta mutum wanda baza ka gani ka ce mai ko yana da wata matsala ba.

Gaskiya dai ban iya busa shi ba, ban ma san shi ba. Wanda na sani daga sarewa, sai ƙaho, sai algaita, sai sarewa. Shi ne a yankin mu da muke-muke amfani da su.

Wasannin da suke-- wasan da nake so suna da yawa. A hakan nan wasan shiga ruwa, sannan ina son wasan ƙwallo, wasan hawa doki, sai wasan dambe da wasan kokawa, sai wasan gudu kuma duk suna ɗaya daga cikin wanda nake so.

Wani lokacin nakan tara su kafin in kai su wurin ajiye, wani lokacin kuma bana ajiye su inda nake saboda anfi ma'amala da wurin ajiya. Yafi sauki da ka tara suka ajiye.

Sai gaskiya muna da bokitai da yawa a gidanmu sabida bokitan da muke amfani da su akwai wanda idan za ka yi wanki za ka yi amfani da shi. Akwai wanda idan za ka ɗebo ruwa za ka yi amfani da shi. Akwai wanda dai sai wani abu-

Gaskiya bana jure barkono mai yaji, ko a abinci ko a abinci aka sa shi. Idan har yayi yawa ina shiga damuwa. Bare kuma a ce haka kawai ko ya shigar ma ido, ko kuma ka taɓa shi a wani wurin da zai baka wahala.

Ina wanke tufafina kaman su, duk wanda nasa. Na tsawan kwana biyu ba zan ajiye shi. Idan na tara su, suka kai adadin da zan wanke kaman guda goma ko sha biyar, sai in tattara su in wanke su duka.

Yadda dajawalin aikin yake, suna nan mun tsara su daki daki, kaso kaso sabida kowanne ya samu matakin yadda aikin yake kafin ya fara ko kuma bayan ya fara. Wannan shine da muke tsara jadawalin aikin.

Gaskiya. Eh, akan wannan abubuwan guda biyu, ba ni da zaɓi. Ko wanne ina amfani da shi, ko fanka, ko AC, duk wanda ya samu. Kawai ni dai buri na, in ji idan na kwanta na daina jin zafi.

Na ajiye makullan da muke amfani da su ne a gida, sabida suna da mahimmanci. Bana yarda ne wasa da su, sabida na san ko ya akaci guda ɗaya babu a ciki. To akwai matsala, na ajiye su inda yake da mahimmanci sosai.

Gaskiya ire-iren kayan da nake, na fi so. Ina sa ƙananan kaya sannan kuma ina sa manyan kaya. Ina a cikin su ina matuƙar son inga nasa fararen kaya, saboda suna burge ni a rayuwata, fararen kaya sosai.

To dai, adadin takalman da nake da su aƙalla za su kai kaman guda goma, sabida ina da wanda zan ɗaura ƙafata, sannan ina da wanda yake, takalmi ne mai yatsa a waje.

Ko da wane lokaci ina da kuzari, da safe na kan fita motsa jiki. Duwata kasala ta bar jikina da yamma kuma aiki ba zai barka jikinka yi kasala ba. Jininka ma ya riga ya tsinke lokacin.

YouTube na ƙoƙari don koyar wani yare kaman yaren Yarbanci sai Fulatanci sai kuma Turanci duka ba yaren da nake amfani da su bane Hausa nake amfani da su amma nakan ɗan yi ƙoƙarin sama nau'i.

Ina da fanka a rufin ɗaki sannan kuma ina da fanka a ƙasa saboda lokacin ta ƙasa ta fi bada, fan, ta huwa da iska sosai idan ta sama ana zafi bata cigaba da zafi sosai ba.

Ina son malamin da ke koyar da tarihi, sannan kuma ina son malamin da ke koyar da yarirrika harshe daban-daban sabida suna da matukar muhimmanci kuma ina so na ga na iya yare kala-kala.

Nas ya yi, bana son wurare masu hayaniya wani lokacin. Inda na fi so in jira a ɗaki ne kaɗai shiru. Inda ba hayaniya shine zan gi da abin da nake so in yi ba tare da wani hayaniya ya dame ni ba.

Ina amfani da ni sanda nake amfani da shi. Ya kai aƙalla ina tafiya da ƙafa ko da na kilomital biyu, nisan mita zango kawan biyu ko uku a ƙafa ba tare da na hau abun hawa ba.

Launin tawada ni ba karatun makaranta allo nayi ba nayi islamiyane amma dauk da haka launin tawadad da nafiso ina so tawada mai ƙaro kamar irin ta masara wanda shine naga da aƙai rubutu zai yi haske.